Eh muna amfani da ruwan rijiya, ruwan rijiya akan haƙa rijiya a cikin gidajen mutane za ka ga an haƙa rijiya a cikin gida an haƙa ta ta yi zurfi. Idan aka samu lokacin bazara haka tana ƙafe wa to sai a samu a abun nan dinta, ana samu ayi yasar ta, a kwashe ruwan ya abin nan a samu a fitar da wai ƙasar da ta turo cikin rijiya. Ka san galibin za a sami wasu rijiyoyin wayanda suke da irin matsalar ƙasa ta zamawa cikin rijiya. Za ka ga ruwa ya in yayi ruwa lokacin damina to rijiyoyin zasu riƙa zamewa ƙasa tana faɗa a ƙasa. Idan lokacin bazara ne aka daina ruwa, ruwa ya ja baya sai ka ga an samu matsala ta wannan an samu matsalar eh zamawa ƙasa ruwan ya tottoshe wannan ƙasa kai da ta tura ciki ta tattosi ƙofofin da ruwa yake zuwa. To ana amfani da wannan daman shi a shiga a samu a yashi. Inda ruwa ya ja baya sai a yayyyashe idan aka yashe sai ga an samu wannan ruwan. To ana amfani da ruwan rijiya a gida wurin yin wanki da wanke wanke sannan har da girki ma idan ana kiwon dabbobi akan iya ba su wannan ruwa. Ruwan rijiya ma wasu galibin ma wuraren in ruwan rijiya yana da kyau shi suke sha. To wannan shine ruwan rijiya dai yana bada sauƙi kuma a gida za ka ga idan gida akwai rijiya ba ruwan ku da zuwa ɗebo ruwa. Dan kodayaushe ace mutum sai a je ya ɗebo ruwa sannan zai yi amfani da shi. Amma inda rijiya a gidanku kawai guga za ku sa ku jawo ku yi ba ku yi amfani da shi amma in ba rijiya kun shiga halin wahalar wasu kun je kun nemo abun nan ruwa a waje. To rijiya dai gaskiya tana da matuƙar muhimmanci a cikin gida. Yana da kyau ace mutum idan yayi gida, yasa rijiya a ciki saboda yasa mu sauƙin ɗebo ruwa ɗin shine dalili na rijiya akan, kai magana ta akan rijiya. Wannan kenan, Allah ya bamu sa'a.

Eh gaskiya ni dai na fi son zama babu wani mutum da za a ce ya fi son ya tsaya a tsaye, sai dai ko soja. Amma ni da nake lezi na fi so na zauna ko da yaushe. Wata ran dai in na gaji da zama ina so in tashi amma dai zaman kai na fi son shi. Ko ba haka ba?

Sosai kuwa sosai. Ina tara, ina tara tsabar kuɗi a ƙasa saboda cashless da aka yi a cikin ƙasa ta akwai lokacin da na tsinta an yi cashless. To wannan cashless ɗinsa na diyyar shi ya sa na riƙa tara kuɗi. Ina tara kuɗi sosai a lokacin nan saboda wannan matsalar ta cashless da aka yi ya sa nake tara kuɗi a cikin account, wai a cikin akwati ta. Bana, abun nan bana rasa cash a gida.

Eh ina tafiya da sauri idan har na makara inda zani. Sannan kuma duk da haka saboda ni doguwar mutum ne nakan yi sauri a wasu lokutan in ina tafiya. Ma idan ta kama ni nake yin sauri idan ina tafiya. Ma idan bata kama ba, ba ruwa na da yin sauri. Amma kam lokuta, bayan lokaci nakan yi sauri a tafiyar da zan je ina na makara.

Gaskiya hayaniya ne, in dai hayaniya ce tai yawa bana jin daɗin hayaniya. Bana san hayaniya tai yawa awuri. Hayaniya kwata-kwata ta kuramin take yi musamman a lokutan da nake yin bacci ko kuma lokutan da nake yin rubutu. So ban cika san hayaniya ba saboda hayaniya takan sani tunani mara kyau kuma tana samin damuwa da ciwon kai ma tana samun damuwa sosai. Musamman hayaniya wadda take ba ta da amfani, to bana son hayaniya.

Eh to, a lokacin yanka albasa, na kan yi kuka idan albasa ta kasance mai yaji. Idan kuma ba mai yaji bace ba zanyi kuka ba amma na kan yi ƙoƙari na tura albasan gefe. Wani mun tafi. Nakan yi ƙoƙari na tura albasan gefe saboda karta rinƙa shigo min cikin ido in samu matsala wanda zata kai ga har nayi kuka saboda yajin albasan.

Wannan tambayar ban gane ta ba. Ban san mene ne kace ina nake son ciyar da hutu. Ban fahimci wannan tambayar ba. Gaskiya ban gane ake nufi ba. Amma dai, abin da zan ce, hutu dai na san hutawa ake nufi. Mutum ya samu wani ɗan lokaci ya huta. To na kan so na huta ne ta hanyar yin karatun Alqur'ani mai girma kuma a cikin masallaci. A nan nake son ciyar da hutuna. Wannan shi ne a takaice. 'Yar aji uku.

To, bikin ranar haihuwa kana nufin birthday kenan da turanci? To, bikin ranar haihuwa kam bana yin shi saboda bai halarta ba a cikin addinina, addinin musulunci. Bana yin bikin ranar haihuwa ta, sai dai bikin suna wanda idan aka haifi yaro ake yi, wannan ana yi ne bayan sati ɗaya. Idan yaro aka haife shi, to za a zo a abun nan ɗinsa. Za a zo a, a, a jira sati guda ɗaya ya kenan. Ranar da ta haife shi kamar yau, idan ta ƙara zagewa kwana bakwai kenan, to sai a zo a yi suna. Mutane za a taru, za a dafa abinci, sannan za a raɗa wa yaron suna, za a yi sadakar dabino ko biskit. Sannan kuma za a yanka masa rago ko tinkiya ko akuya dai za a yanka masa haƙiƙa ta wannan suna da za a sa masa. Wannan shine yadda ake yi. Ana yin shi ne yini guda.

Botukan da muke da su a gida aƙalla da su kai guda biyar, saboda mutanen gidanmu suna da ɗan yawa, to muna amfani da botikai da yawa wajen yin amfani da su a gida. Muna da botikai na fenti guda huɗu, sannan muna da botiki normal wanda ake sowa na roba Made in Nigeria wanda ake ƙirƙira a cikin ƙasata guda ɗaya. Yawwa wannan shine.

Eh, nakan iya gabatar da rahoto, musamman rahoton yadda ɗalibai suke gudanar da al'amuransu a cikin makaranta. Makarantar da ta ɗauko da islamiya mai ƙaramin matsayi da kuma mai babba. Nakan iya kuma haɗa rahoto na wani alamari dayake faruwa a wani waje da makamancin haka.

Eh ina zuwa kasuwa ranakun Lahadi da Alhamis saboda sauran ranaku ina wajen aiki. Ranar Alhamis na kan je kasuwa da rana, ranar Lahadi kuma na kan je kasuwa da yamma ko da daddare. Wannan sune lokutana na zuwa kasuwa.

To yadda nake kawowa gidanmu, nakan fita nema. Idan na nemo kuma na siyo abubuwa masu mahimmanci na kawo gida. Waƴan da suka haɗa da abinci ne da kuma kayan sarrafawa. Irin su maggi da sabulu da kuma wannan abubuwan ci dai waƴan da za a ci su nan take kamar abubuwan marmari irin su tsire da kuma kuɗi ma kan shi nakan ba da shi a gida. Wannan shi ne.

So yadda nike magance damuwa a aiki, na farko dai na kan yi ƙoƙari na gano menene ma'assasin wannan matsalar. Idan na gano asalin ma'assasin abin da ya haɗa wannan matsalar, sai na ga menene zai magance ta, in magance ta. Na farko na kan yi, in abu ne da ya shafi al'umma. Nakan fara da matakin tambayar matsalolin da suka damu mutane a wannan matsalar ko wannan halakar. Idan na ji abubuwan da suka damu mutane da kuma silar abubuwan da ya sa yake faruwa, sai na bi na daddakile wa'innan matsalolin ta yadda ba za a ƙara cigaba da facing wannan matsalar ba.